Mai tambaya yana tambayata ya ce, "Me nake yi a lokacin da nake jin damuwa?" ita dai damuwa, wani ƙwayar halitta ne na ɗan adam wanda babu wanda ya isa ya guje mata. Ko manya kake cikin farin ciki, watana dole sai ta kubuce ko kuma ta juya ta koma damuwa. Gaskiya ni ba mutum ne wanda yake yawan sa kansa a cikin matsaloli ba balantana na shiga damuwa, amma duk da haka, yau da kullum ba'a rasa lokacin da za ka shiga damuwa ba. Don haka, gajerin abin da nake yi a duk lokacin da na shiga damuwa, abu na farko shine zan zauna in duba in ga matsalar. Sannan kama hanyar yin abu na biyu kenan. Abu na biyu kuma ita ce zan duba in ga meye maslahar wannan matsalar da ya sa ni a cikin damuwa ko kuma matsalar da ya jefa ni a cikin damuwa. Idan har ya kasance matsala ne mai maslaha, zan yi amfani da maslaha insamu icire kaina a cikin damuwa. Idan kuma ba wanda yake da maslaha ba ne ko kuma matsalar ba ta a gare ne, zan tsawafa in komar wa lamari na ga Allah gaba ɗaya sannan in juya in taƙallon abun inyi haƙuri. Abu na uku kuma shine, wanda kuma shine babban abu, nakan zauna ka yi karatu ko kuma karatun littattafai domin in mantar da abin da yake damu na. Musamman ma karatu na takardun Ubangiji subhanahu wata'ala wato AlKur'ani wa'yannan sune abubuwa mafi muhimmanci dana keyi aduk lokacin da nashiga damuwa.

Mai tambaya na tambaya ne ce ko kuna da Wifi a gida? Eh, a gaskiya muna da WiFi a gida, duk dadai ba WiFi da kowa ne yake amfani da shi ba. Dalilin da kuma yasa ba kowa ke amfani da shi ba shine, wayar kowa daga cikinmu da take gidan yakan iya amfani da sim card, sannan kuma ya siyar data ta wayarsa sa'an nan ya yi amfani da shi. Amma akwai ɗan'uwana, wato wanda yake bin bayanan daf da daf ke nan, yanada tasa WiFi ɗin, wanda kuma tana kan network na airtel ne sa'annan kuma tana da ƙarfi matuƙa sosai da sosai. Amsata ita ce eh muna da WiFi a gida, amma kuma ba wanda gida ko wa da kowa kan iya amfani da shi ba ne. WiFi ɗin na mutum ɗaya ne tak, shi kaɗai yake amfani da kayansa. Sannan kuma in takama, lokacin da ɗaya daga cikinmu bai da data a wayarsa, yakan kunna masa saboda ya yi amfani da shi.

Mai tambaya yana tambaya ya ce, "Yaya wurin aikinku yake?" Lallai wannan tambaya taka tambaya ne mai mahimmanci musamman gani. Tambaya ne wanda zai ƙawatar da ni ba kaɗan ba kuwa. Tun da ya kasance ina aiki ne a shagon magani wato chemist a turance. Lallai shagon mu yana da fasali daban da kusan kowane shago da yake a area ko kuma kusan kowane shago da yake a kusa da mu. Da farko dai, abin da ya kamata ka fahimta a cikin fasalin sha-shagon mu ita ce launukan da suke cikinta. Shagon tana da launuka ƙwaya huɗu ne kacal a gaba kiɗayan ta. Wato bangon shagon a gaba ɗaya tana da launi ne na fari. Sa'an nan kuma jikin kanta kanta tana da launi ne na bulu ko kuma ka ce mata shuɗi. Sannan kuma akwai abin naƙida da desk ko kuma ka ce teburi inda muke ajiye takardu da wasu kayayyaki makamantansu. Ita kuma tana da colour ne na brown. Sannan kuma akwai wayoyin wuta wanda su ma suna cikin shagon kuma suna cikin kalar da take cikin shagon saboda suna da yawa. Su kuma suna da kala ne na baƙi. Idan ka fito bakin shagon mu, za ka tarar akwai baranda sa'an nan kuma akwai fili wato kan hanya kafin ka shiga cikin shagon. Ita fili kan hanyar da take gaban shagon mu, za ka tarar da akwai ƙasa yashi mai kyau wanda aka sata tana haske kuma tana ƙyalli. Kuma ba don kuma mun kashe ta gurin ba saboda kada ta dinga tara mana datti. Idan ka hau kan baranda, za ka ga tiles milk colour wato ruwan madara kuma mai laushi ne tiles ɗin. Idan ka shiga cikin shagon, ita ma za ka ga wata tiles. Shagon tana da kantoci na fitar hankali wanda ake ɗaura magunguna a kai. Aƙalla ka samu kanta ɗaya, ɗaya, ɗaya talatin zuwa hamsin. Bana iya cewa ga adadin su ba. Sannan in ka shiga cikin shagon mu, za ka kalla gilasai kusan guda biyu. Wa'ƴanda kwastomomi suke zama a kai domin su tambayi mai suke so su siya, sai a ɗauka a ba su. Wannan ita ce kaɗan daga cikin fasalin shagon da nake aiki na a ciki.